Eh ina jin kukan zakara da safe saboda a cikin gidana akwai zakara kuma maƙwabtana ma akwai wasu zakaru. Saboda haka wannan ya ba ni dama a duk lokacin da zakara ya yi cara da safe ina jin sa. Sau da yawa ma shi yake tashi na musamman sallar asuba. Kukansa ke tashi na.